Am a wurin da mu ke a cikin gari, akwai waɗanda suke amfani da ruwan rijiya a can masallacin Allahji Mansuru Allah ya jikan shi a cikin gidan shi. Akwai rijiya ana amfani da ita rijiyan wajen alwala, sha da kuma sauran abubuwa da ake amfani da ruwa.

Am, launin tawada da nake amfani da shi wajen rubutu-rubutun karatun addini muna amfani da launin tawada fari. Am, in a karatun boko kuma a makaranta muna amfani da launin tawada bulu wajen rubutu a makaranta.

Abubuwan da nake yi domin samarwa kaina nishaɗi, a wasu lokuta ina iya kunna wayana, in duba message a WhatsApp ko in shiga Facebook in nita kallon bidiyoyi. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke saka ni nishaɗi, am al musamman lokacin da na ji nagadi ko lokacin da nake buƙatar nishaɗi.

Ni ba mutum ne wanda yake kallon wata da daddere ba, ban fiye mai da hankali a kai ba. Amma akwai wa ƴanda suke kallon wata da daddare, musamman lokacin da wata tai sha uku, sha huɗu, sha biyar, lokacin da wata za ta yi haske sosai ta yadda za ta haska ko'ina. Akwai masu lura da irin wa ƴannan lokuta.